Wani aikin gida kake yi kullum? Wani aikin, oh, oh wani aikin gida nake yi kullum? Aikin gidan da nake yi kullum ba wuce share gida ba da wanke wanke na plate sai, sai kuma ina wanke mota. Sai in ci abinci kawai shikenan.

Yaya unguwar mu take? To, unguwar mu tana cikin ƙasa ne. Eh, unguwar mu tana cikin ƙasa ne. Babu titi a unguwar mu. Babu titi a unguwar mu kuma akwai gidaje manya-manya a unguwar mu. Idan ka fita daga bakin titin unguwar mu, akwai shaguna da yawa, akwai mutane amma kuma babu abubuwan yi. Babu abubuwan yi kaman filayen buga ƙwallo da wajan wasanni na manya da yara. Kawai shaguna ne da gidaje da titi.

Kana iya tsalle igiya? Ai kuwa na iya tsalle igiya. Kullum ma sai na yi tsalle igiya. Dan saboda ina son, ina son motsa jiki. Ina son motsa jiki da yake ina buga ƙwallo, ina kuma wasu abubuwa daban daban da yake buƙatan motsa jiki. Dan haka kullum ma ina tsalle, ina tsalle igiya. Ina kallon irin su Mike Tyson da Muhammad Ali wanda suke yi, wanda ke yin faɗa kenan. Ina kallon yanda ƴan ƙwallo ma ke yi. Dan haka gaskiya baya wani ba ni wahala ina iya, ina iya tsalle igiya.

Kana fi son fanka ko AC? Oke na fi son fanka ko AC? Gaskiya na fi son AC. AC ya fi daɗi. Fanka dai, eh to wani lokaci fankan dai ta fi amma AC dai idan kana so ka kwanta ka ji daɗin bacci AC ya fi. Fanka dai zai busa ma iska kuma za ka ɗan ji daɗi kaɗan amma dai AC kam idan yau, idan yayi sanyi ka samu bargo ka lulluɓe za kayi bacci mai daɗi. To gaskiya, gaskiya na fi son AC. Na yi nina wa ke nan amma kuma fanka ma yayi amma AC kam shi ne babba.

Ina yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Don saboda takalma nake saidawa kuma ina saida kaya, kayan sakawa kenan. Kuma kun ga kayan sakawa da kayan takalma kowa dai na amfani da su, da maza, da mata, da babba, da yaro. Saboda haka gaskiya ina ciniki a kasuwa. Cinikin dai ba can susai ba amma eh tabbas ina ciniki a kasuwa.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? A'a, ba ma sa yunifom a wurin aiki. Dari a ce ina aiki da jami'an tsaro ne, to shi ne za a saka yunifom. Amma babu wani yunifom a wurin aiki. Kawai dai ka saka kaya masu kyau wanda ba irin kayan zuwa, zuwa fati ba. Kaya dai wanda za ka saka ka san za ka je wurin aiki, wanda za ka fito gaban mutanen kirki, to shi ake so ka saka. Amma dai gaskiya babu wani yunifom a wurin aiki.

Ina kallon taurari da dare. Gaskiya eh ina kallon taurari da dare. Dan saboda unguwar mu ko zan ce inda gidan mu yake babu, babu abin da ke rufe, da ke rufe kallon taurari. Saboda haka zan iya kallon sama a bu na kuma zan iya shimfiɗa tabarma ko kuma daduma a waje in kwanta in ta kallon taurari. Ko jiya ma na ga taurari mai motsi. Ba ni san ko idona ba ne amma dai na dai ga taurari wanda ke motsi. Gaskiya ina kallon taurari da dare.

Kana zama kan giwa? A'a, ba na zama kan giwa, amma zan so gaskiya in zauna a kan giwa watarana idan na gani. Giwa na da girma kuma na ga gaskiya ba wai mugaye bane. Don haka bana zama kan giwa dan saboda bana ganin giwa bamma san inda zan samoshi ba. Amma idan dai nagani ko na tafi ƙauye na gani gaskiya zan iya zama a kai.

Kana iya gabatar da rahoto? A'a, me zai hana? Zan iya gabatar da rahoto. Tunda dai na je makaranta kuma na yi karatu. Kuma dai idan dai zan yi aiki cikin mutane, zan yi magana da mutane, ya kamata dan in iya gabatar da rahoto. Don saboda haka eh ina iya gabatar da rahoto amma dai ba zan ce yana zuwa a sauƙi ba. Yana da ɗan wahalan shi dasƙiya don saboda idan dai rahoton da aka gabatar da a gaban mutane ne kuma suna da yawa suna kallon ka gasƙiya bawa yana da sauƙi bane. Amma idan dai ta kama, idan ta kama sai na yi zan yi wannan ba matsala bane.

Ina kake aje makullanku? Gaskiya inda nake aje makullan mu akan tebur ne ko kuma cikin wardrobe. Ba ni da wani waje wanda zan ce eh nan nake aje makulli. Dom bawai ina da makulli da yawa bane, bai wuce makullin ɗaki ba sai makullin mota. Da na shigo har akan fridge ina aje makulli gaskiya. Gaskiya akan fridge ma zan aje makullai abun ne dami ne. Amma ya kamata gaskiya in nema waje wanda zan ce eh nan ne nake aje su makulli.

Kana zuwa gidan fim? Eh ina zuwa gidan fim mana. Me zai hanani zuwa gidan fim? Amma dai ba sosai ba dan saboda zuwa gidan fim na da tsada kuma baya kusa da gidan mu. Amma ko kwanakin baya akwai aboki na da ya je gidan fim, ya ce min in zo mu je, na ce mai gaskiya ni ban shirya zuwa ba. Hmm, dan saboda a lokacin ban da kuɗin zuwa gidan fim. Amma dai akwai gidajen fim masu kyau a garin da nake. Baya dai kusa da gidan mu amma a garin da nake akwai, akwai wajen kallon fim sosai kuma masu kyau. Amma dalilin ma da ban cika zuwa gidan fim ba sosai ban da kuɗi saboda ina da, ina da laptop kuma duk wani fim di da zan kalla tunda akwai Netflix kuma akwai, akwai internet. Ba sai na ba kaina wahala na je gidan fim na ce sai na kalla ba. Tunda zan iya kallo a cikin gida cikin kwanciyar hankali.

Yaushe kake cin abincin rana? Yaushe nake cin abincin rana? Ina cin abincin rana ne karfe, karfe sha biyu zuwa karfe ɗaya. Da yake gaskiya tunda nake yaro a gidan mu de maman mu kullum, kullum karfe ɗaya abincin rana ya yi. Ba ya taɓa wuce haka. Idan dai karfe ɗaya ka je kicin za ka ga abincin rana wanda za ka ci. Shi yasa gaskiya ko yanzu da na girma kullum karfe ɗaya, karfe biyu, wani lokaci ma sha biyu na ci abincin rana.

Wani irin kiɗa nake son ji? To, gaskiya kiɗa kala kala ne. Amma dai ina son jin kiɗan Su de Vido da Wizkid da kiɗan Burna Boy. Sai wani lokaci dai ina son kiɗan, kiɗan, kiɗan Hausa ne. Kiɗan Hausa na ƙauye wanda ake yi da, da ganga. Ba wanda aka yi a cikin studiyo ba. Gaskiya ina son irin wannan kiɗan. Kuma ina son jin kiɗa idan, idan zan yi, idan zan motsa jiki. Irin kiɗan, irin kiɗan da nake son ji idan zan motsa jiki shine kiɗan Rema gaskiya. Yafi mun daɗi.

Me nake yi don kiyaye lafiya? Ina motsa jiki, ina motsa jikina sosai. Zan buga ƙwallo, zan je in buga table tennis, ina ma buga badminton. Ina motsa jiki da gaskiya amma motsa jiki kaɗai bashi bane kaɗai zai kiyaye ma lafiya. Don soboda haka yanzu na fara kallon irin abincin da nake ci. Na daina cikin su abubuwa da, da, da ba a gida akayi ba. Wato abubuwa irin su, ah, su burger, su shawarma da akeyi a, a waje wanda baya gida ba. Na rage cinsu kuma na rage shan abubuwan zaƙi. Dan abubuwan zaƙi da gaskiya idan ka rage sha yana, yana cikin abubuwan da ke kiyaye lafiya. Tunda ina motsa jiki kuma na rage shan abubuwan zaƙi me kuma nake yi don kiyaye lafiya? Ina.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Gaskiya ba zan ce ina zuwa wurare da wuri ba, na yi ƙarya. Dan dai ce ina zuwa wurare daga baya. Don saboda haka mu muke a nan ƙasar Najeriya. Idan ko aure za a yi aka ce muku auren nan ƙarfe biyu ne. To idan ka je ƙarfe biyu ba za ka ga kowa ba. Sai sa gaskiya nima ba na zuwa wuri da, da, da sai sa ba na zuwa wurare da wuri. Wannan in je daga baya, idan ka je daga baya ne za ka haɗu da mutane, ka yi hulɗa yin da ya kamata, ka yi abubuwan da ya kamata. Don haka gaskiya ba na zuwa wurare da wuri sai dai daga baya.

Mene ne abin da nake tunawa daga yaro? Gaskiya akwai abubuwa da yawa. Akwai abubuwa da yawa da nake tunawa da nake yaro. Amma barin fara kawo guda ɗaya. Da nake yaro akwai inda nake buga ball tare da su yayyuna. To unguwar mu ne babban unguwa ne amma kuma tunda babban unguwa ne ko wane, ko wane sabga na da nashi yaran. Akwai yara da yawa a unguwar. To za ka ga wannan unguwar na buga ball da wannan unguwar abin sai ya zama, abin sai ya zama kaman competition. To tun da kowa na buga ball da kowa abin sai ya zo ya zama kaman Champions League. Ana, ana buga abun ne da gaske. So da nake yaro gaskiya na ji daɗin wannan lokacin. Dan sabodazamu je mu buga ball unguwa da unguwa a buga shi da gaske. Kowa na, kowa na tura, kowa na tura juna don, don, don mu ci. Don a ci wannan unguwar ta fi wannan unguwar. Gaskiya na ji daɗin lokacin. Kuma gaskiya lokacin da nake yaro abubuwa sun fi sauƙi. Zan iya tuna lokacin za a ba ni, za a ba ni kuɗi kaɗan. Bai wuce a ba ni dubu ɗaya ba zuwa dubu biyar. Zan fita in je in siya abubuwa da yawa. Zan siya sweet, zan siya waye, zan siya abubuwa kala kala kuma duk kuɗin bai ƙare ba. Kuma gaskiya ina ƙara tunawa da nake yaro ba ni da wani matsaloli sosai. Da nake yaro bana tunanin wani abu idan ba in dawo gida in buga game ba ko in kalla fim ko dai in yi abubuwa daban daban. So gaskiya lokacin da nake yaro lokaci ne mai daɗi. Wa zan iya tuna lokacin da nake yaro na fi yin tafiye tafiye. Inda nake yaro bana zama wuri ɗaya. Da anyi hutu zan ce maman mu ina so in tafi, in tafi wani waje daban. In bar garin da muke in je wani gari tare da in je in zauna tare da ƴan uwana idan anyi hutu. Gaskiya a lokacin na fi tafiye tafiye yanzu ina wuri ɗaya ne. Kuma gaskiya lokacin da nake yaro ina ƙara tunawa lokacin da nake yaro na yi rashin ji. Na yi rashin ji kala kala. Na taɓa fasa tibin falon mu. Na taɓa fasa, fasa ma wani windon shi na mota a abun nan a layin mu. Kawai sabon haushi na ɗau dutse na wurga ma motan sai glass ɗin motar shi ta fashe lokacin da nake yaro. Kai gaskiya na yi rashin ji sosai. Amma gaskiya lokacin da nake yaro yayi daɗi sosai.

So nawa na ke, ko zan ce so nawa ka ke tsarkake gidanku? Gaskiya babu wani number, amma zan ce tunda na ke yaro kullum, kullum ana tsarkake gida. Kullum, kullum da safe ana tsarkake gida. Za a share, za a goge gidan gaskiya. Ba wai zan ce sau ɗaya ake a sati ba ko sau biyu a sati, kullum ana yi. Kullum za ka, za ka tsarkake gida. Amma hanyar zuma da na ke, ba gida na ke ba ina na wa ɗakin ne. Ina, ina tsarkake gidan duk kwana biyu, duk kwana biyu, kwana uku gaskiya sai na tsarkake gidan. In share, in goge amma kullum ina shara.

Kana sanya safa kullum? A'a, gaskiya bana sanya safa kullum. Don saboda irin takalman ma da, da nake sawa anan Najeriya. A garin Arewa ba irin takalmin bane da sai ka saka safa. Kuma mu ba wani sanyi ake ba da zan ce zan na saka safa kullun. So don saboda haka ba dai kullum nake saka safa ba. Sai ta kama.

Wani irin burodi kake fi so? To anzo inda ina cin burodi sosai. Tun da nake yaro ina cin burodi yanda ya kamata. To wane irin burodi na fi so, nafi son burodi na, na, na, na, na coconut. Burodi na kwakwa kenan. Burodi na kwakwa yafi daɗi. Yana da laushi kuma ducci idan ka yi zakaji yana zuwa da kwakwa. Barantana idan ka haɗa shi da, da shayi, da shayi mai madara sosai, gaskiya tana tafiya. Don saboda haka burodi mai, mai, mai kwakwa a ciki sosai. Sai kuma akwai wani burodi da nake siya na madara. Wato shi burodin na madara akeyin shi. Ba wai yanda ake sa madara cikin burodi ba hakanan. Shi wannan burodin bayan an saka madara a ciki, za a zo kuma a sassaka madara a saman kan burodin. To idan, idan kana cin burodin kana jin madaran a bakinka sosai. To gaskiya irin burodin da nafi so kenan, burodin madara da burodin kwakwa.

Kana koyan wata yare? Eh ina koyan wata yare. Ina koyan Larabci yanzu amma banyi nisaba cen sosai. Dadai har na iya, har na iya kiran lambobi sosai a Larabci kuma idan ka nuna min Larabci zan iya karanto mashi. Ba lallai in san ma'anan me na karanta ba amma zan iya karanto mashi a Larabci. Saboda haka eh ina koyan wata yare kuma gaskiya nan gaba zan so in koya, eh yare kala kala ba guda ɗaya ba. Tunda yanzu na iya Hausa, ga Turanci, ga Larabcin kuma ina koya. Zan so in koya sauran yare ma idan zan iya.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh ina siyar kaya anan. Kowa ma na siyan kaya anan. Zai yi wahala ka samu wanda baya siyan kaya a yanar gizo. Yanzu dai yadda duniya ta canza, yadda duniya ta canza kowa ma na siyan kaya a yanar gizo. Dan anan ne zaka samu kaya kala kala sai wanda kazaɓa kuma kuɗin ma zaka ga kala kala da wanda zaka iya siya da wanda baza ka iya siya ba. Kuma anan zaka iya ajiye abubuwa wanda ka san nan gaba ma idan ka dawo suna nan kawai zaka siya ne a kawo ma. Cikin kwanciyar hankali ba sai kaje kasuwa ba kana gida kana zama za a kawo ma a baka kayan ka.

Yaya nake tafiya zuwa wurare? To gaskiya wannan tambayan wurare kaman daga nan ƙasa zuwa wani ƙasar kodai, wurare kaman daga makaranta zuwa shago. Idan dai cikin gari ne gaskiya yanda nake tafiya zuwa wurare shine da ƙafa. Idan dai waje zan iya takawa kuma ba zai ɗauke ni kusan awa ɗaya ba zan taka in je. Saboda irin hakan ma yana taimakawa ga lafiyan mutum. Irin wannan ko mutum baya motsa jiki sosai idan yana tafiya. Idan dai ya ga waje akan ya hau mota ko mashin zai taka da ƙafa zai zai fi mai. Saboda haka gaskiya eh yanda nake tafiya zuwa wurare shine da ƙafa. Amma idan wurin na da nisa ko kuma ina sauri yanda na fi tafiya zuwa wurare akan mashin ne. Zan tsayar da mashin ko mota in shiga ya kai ni inda zan je. To haka ne nake tafiya zuwa wurare.

Wane kayan marmari kake fi so? To gaskiya kayan marmarin da, da nafi so, na fi son kayan marmari na, na zaƙi. Duk wani abu na zaƙi ina son shi. Idan dai zanci inji zaƙi ina son shi. Duk wani alawan madara da abun da ya shafe su Okay kai kayan marmari, ba kayan marmari ba na zaƙi ba kaɗai. Ga nama ina son nama. Nama ma zan sa cikin kayan marmari. Ina son nama, ina son kaza da kuma gashasshen kifi. Idan na samu nama, kaza, gashasshen kifi da ɗan abuna mai zaƙi a gefe to gaskiya irin kayan marmarin da nafi so ke nan.

Wani gidan abinci kake so? Wani gidan abinci na fi so? To akwai gidan abinci dai kala kala, amma zan ce gidan abincin da na fi so shine a inda nake kenan. Akwai wani waje da ake kira Mandy Place, a inda nake. To shi Mandy Place din suna sayar da irinsu shinkafa da kaza, da nama, da naman, naman rago, naman duk wani nama ne da daɗi suna sayar dawa awurin kuma shinkafan su nada daɗi sosai. To gaskiya gidan abincin dai da na fi so kenan a yanzu.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To ni yanda nake tabbatar da ingancin aiki shine kawai zan kalla aikin nan, yin amfani da ilimin da na koya daga makaranta, daga boko. Yin amfani da wannan ilimin sai, sai in tabbatar da wannan aikin. Gaskiya baya wuce haka. Sai dai akwai wasu da naga suna amfani da abubuwan, abubuwan eh computer suna, suna tabbatar da ingancin aiki amma ni kawai da ilimin da na samu daga makaranta da ƙwaƙwalwana kawai zan kalla idan aikin ta tabbatar to shikenan kawai.

Eh, ina kulle ƙofa kullum. Kullum ina kulle ƙofa. Bana ma wasa da wani. Da na dawo daga, da na dawo daga makaranta ko na dawo daga waje ko na dawo daga aiki sai na rufe, sai na rufe ƙofa. Gaskiya bana wasa da rufe ƙofa kullum don saboda tsaro. Kuma ban cika so ana shiga wajajen da nake shiga ba irin wajen ɗakina da wajen gida. Bana jin daɗin haka. Na fi so in rufe ƙofa in san cewa ƙofar a rufe ne babu wanda zai shiga. Ko ina cikin ɗakin ma, na fi so in rufe ƙofa yadda idan wani ya zo ya bubbuga ya gwada shiga ba zai iya shiga ba. Ko bana son haɗu da wannan mutumin sai dai ya bubbuga ya tafi ya ban shi zai ɗauka bana nan kuma ina ciki. To gaskiya ni na fi so in rufe ƙofa kullum da dare, da rana, da safe. Ina nan ko ba na nan, na fi so in rufe ƙofa.

Yaya kake kawowa gidanku? To yanda nake zuwa gidanmu da ƙafa ne, yanda na faɗa ko kuma da, da mota ko kuma da mashin. Amma dai gaskiya na fi, na fi zuwa gida da, da ƙafa. Gaskiya. Haka dai nake kawowa gidanmu, da ƙafa. Dan idan nafita duk inda zanfita inje zan iya zuwa da ƙafa. Idan makaranta ne kokuma zanje shago kokuma zan je aiki gaskiya na fi tafiya da ƙafa don haka da ƙafa nake kawowa gidanmu. Amma dai idan zan tafi wani waje mai nisa zan tafi da mashin ne ko mota. Don haka idan hakan ya faru to da mota nake kawowa gida ko kuma da mashin ɗin.

Gaskiya nafi son, nafi son shayi. Kana fi son kofi ko shayi? Gaskiya nafi son shayi. Dan saboda ni ban girma da shan kofi ba amma dai zan yi tuna lokacin yayyuna su suna shan kofi abinsu amma ban girma da shan kofi ba. Kuma ko ranan da na ɗanɗana shan kofi bai mun wani daɗi ba. Nafi son shayi. Na dau lipton ina na saka ko kuma in haɗa shayina da madara ko kuma in haɗa shayina na, na hot chocolate ke nan wato chocolate mai zafi. Gaskiya nafi son shayi. Shayi yafi daɗi. Yafi tafiya da nama, yafi tafiya da abinci, yafi tafiya. Kawai haka nan idan zaka sha shayinka ba tare da wani abu ba. Kuma kofi, kofi, kofi yana hana bacci. Shayi kuma baya hana bacci. Sai sa gaskiya nafi son shayi yafi daɗi.

Kujerunka suna da daɗi? Eh kujeruna suna da daɗi don saboda bani da kujeru da, kujera ɗaya ne dani. Don sau raka kujeran nan kuma guda ɗaya ina kula da shi, yanda ya kamata kuma yana mun daɗi. Da shi nake zama ina karatu, da shi nake zama ina kallo wani lokaci, da shi nake zama ina Wani lokaci ma bana komai kawai zan nema kujeran ne in zauna in huta. Ko In ɗau kujeran in fita da shi waje, in zauna in huta akan kujeran. Don sabida haka eh kujeran dai da nake da shi gaskiya yana da daɗi.

Ina kake son ziyarta? Gaskiya inda nake son ziyarta wajen ko zance gidan cousins ina ne. Ina son ziyartansu gaskiya. Don saboda a nan a gidan cousins, a gidan cousins ina in ina da, ina da yanuwa wanda shekarun mu zai zo ɗaya. Don saboda haka tun da shekarun mu zai zo ɗaya za muyi huɗa tare mai daɗi cikin kwanciya hankali. So gaskiya nan nake son ziyarta.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Ai idan ba riƙe lema ba lokacin ruwa, ruwan zai dake ni ko, zai ɓata mun kayana kuma banson haka don saboda haka eh ina riƙe lema lokacin ruwa yadda ya kare ni daga ruwan sama kada ya ɓata mun kayana kuma kada yasa na rashin lafiya.

Wane irin wasa kake fi so? To gaskiya wannan tambayan ban san wani irin wasa kuke magana akai ba amma zanyi tunanin maybe kuna magana cikin ƙwallo ne na ƙafa ko ƙwallo na hannu ko gudu. To gaskiya nafison ƙwallo na ƙafa, irin wasan dai da nafiso kenan. Nafison bugashi a game, nafison kallonshi kuma nafisn bugashi da kaina dai, in tafi fili in samu ƙwallo in buga. Gaskiya irin wasan da nafiso kenan.

Yaya kake aje takardun aiki? Gaskiya yanda nake aje takardun aikina, ina aje su ne kan tebur. Ina aje su ne a nan ko kuma a ƙasa. Ba ni da wani waje wanda zan ce eh nan ne kawai ina aje takardun aiki. Amma tun da takardun aiki na da mahimmanci sosai, ina aje su yanda ya kamata. Ina aje su yanda ya kamata a waje mai kyau inda dai ruwa ba zai taɓa su ba kuma ba abin da zai ɓata su.

Yaya tebirinku a wurin aiki yake? Yanda teburin mu a wurin aiki yake teburadi na, na katako. Mm teburadi na katako wanda aka yi a wajen kafinta. Na katako ne wanda aka buga ba irin na, ba irin na ƙasar waje ba. Amma dai duk dai da na katako ne yana da kyau anyi shi yanda zai yi kyau kuma zama a kai bai da wani, bai da, bai kawo ma mutum wani matsala ko mai dai yayi kyau.

A ina kake son ciyar da hutu? A ina ni nake son ciyar da hutu? Gaskiya nafi son ciyar da hutuna a gida. Babu inda yafi gida ciyar da hutu. Duk inda nake, duk aikin da nake yi, na fi so gaskiya idan na gama in koma gida in ciyar da hutuna. A nan ne na san zan sami abinci, zan sami kwanciyan hankali, ga AC na buga ni, akwai fanka ma, zan fita in haɗu da abokaina. Idan ma ban so in je ko ina zan iya zama a gida daga safe har dare. To gaskiya ba inda yafi gida ciyar da hutu amma dai idan zan je wani waje da ina da kuɗin da zan je wani waje, zan so in je Dubai ko Maldives ko dai irin wannan wajajen dai na huta.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Gaskiya ni ba zan ce ina da wata rana wadda ta fi kyau ba. Kowane rana dai rana ne da za ka fita ka yi abin da, da abin da za ka iya a rayuwa ka ci gaba. Amma gaskiya ni dai, ni dai ban da wani rana zan ce ta fi, ta fi kyau a mako.

Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? To gaskiya apps ɗin da na fi amfani da su sau da yawa, dai ba zai wuce Instagram ba da WhatsApp. Amma dai a wayana da za a duba wane app na fi amfani da shi to TikTok ne. Zan iya in yi awa huɗu ko biyar a TikTok. Ban shiga wani app ba. Kawai ina kallon videos kala kala, ina comment, ina shan dariya. Amma dai gaskiya ina amfani da Instagram ma sosai. Ba na amfani da Snapchat kwata kwata. Sai kuma, eh ina amfani da WhatsApp sosai don saboda makaranta. A nan ne nake ganin abubuwa da yawa akan me ke faruwa a makaranta. A nan nake magana da yan uwana, a nan kuma nake magana da abokanaina. Ban cika chatting sosai a TikTok ba da Instagram. Don saboda haka, eh TikTok ne gaskiya zan ce app ɗin da nafi amfani da. Amma waɗanda dai na fi amfani da su Instagram ne, sai TikTok da kuma WhatsApp. Su ne.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? To gaskiya wannan tambaya ne mai, mai, mai zafi. Tambaya ne wanda ke buƙatan tunani amma dai zan ce na fi son kai. Gaskiya zan ce na fi son kayan gishiri. Eh, da dai zan iya rayuwa babu guda ɗaya. Zan iya rayuwa babu kayan, kayan zaki amma kayan gishiri gaskiya ai yana cikin rayuwar mutum. Tun da dai nama, nama, kaza, kifi duk fa kayan gishiri ne. Kayan zaki bai wuce dai ɗan, ɗan drink ba dai da, da su waye dai da sauransu. Amma dai kayan gishiri ai duniya ne. Don saboda haka gaskiya ni dai na fi son kayan gishiri. Kayan gishiri ya fi mun daɗi. Kayan gishiri ya fi shiga inda ya kamata. Kuma zaka iya haɗa kayan gishiri da komai mai. Duk wani abinci ma kayan gishiri ne, inda ban ga abincin dai da ba a samu shi gishiri ba dai yana jin yaji da waye da su magi. Amma dai gaskiya e na fi son kayan gishiri amma kuma ina son kayan daɗi sosai. Da dai zan je in iya cewa dai lokacin da nake yaro na fi son kayan zaki. Lokacin da nake yaro eh gaskiya na fi son kayan zaki. Kullum ina inda idan de akwai kayan zaki a wurin to gaskiya ina nan lokacin da nake yaro. Amma dai zan ce i gaskiya na fi son kayan, na fi son kayan gishiri gaskiya. Shi nafi so.

Wani irin miya kake fi so? To wannan miya dai miya, miya, miya akwai miyan, akwai miyan da ake ci ake amfani da shi ana cin su tuwo. Akwai miya da ake amfani da shi ana cin shinkafa. Akwai miya da ake amfani da shi ana, ana, ana yin sauce. To gaskiya wannan tambayan dai zan ce idan dai miyan tuwo ne, akwai miyan kuka, akwai miyan kuɓewa, akwai miyan alehu. Akwai miyan ma da suka fi haka yawa amma dai wannan ukun dai su aka fi, su aka fi yi a arewa. Tuwo miyan kuka, tuwo miyan aleyahu da tuwo miyan, miyan, miyan abin na miyan kuɓewa. To gaskiya cikin ukun nan dai da aka fi yi, ni zan ce na fi son tuwo miyan kuka. Sai kuma dai da normal, normal stew dai wanda ake cin shinkafa da shi wa farin shinkafa da farin taliya, da gaskiya su na fi so zan ce.

Yaya kake magance matsalolin aiki? To gaskiya ni ban san yanda zance nake magance matsalolin aiki ba amma zan ce yanda dai nasan tafi, tafi, tafi, tafi aiki a wajen magance matsaloli shine ka bi matsalar a cikin kwanciyan hankali, ka bi shi a hankali, kar kaji haushi sosai. To haka nake magance matsalolin aiki. Bazan tashar da hankalina ba, zan duba menene matsalar sai in duba meke kawo matsalar. Idan na duba me ke kawo matsalar da menene matsalar sai in ce to yanzu me zan iya yi, yanzu haka me zan iya yi in magance matsalar nan ko ɗan kaɗan ne. To idan na duba wannan sai ko yane, ko ya ƙanƙancinshi yake sai in fara magance matsalan a hankali, a hankali kafin in sani na gama magance matsalolin a wajen aiki.

Yaya kake kula da gashin ku? To gaskiya ne yanda nake kula da gashina, nawa gashin kenan. Ina kula da gashina sosai, saboda ina da, ina da wani abu da ake kira 360 waves. Ina da shi a gashina, ma'ana gashina yana mai, mai jujjuyawa ne, is curly. To da gaskiya yanda nake kula da gashina shine ina, ina da safe kafin in wanka zan sa mu shi abin wanke gashi, shampoo kenan tare da conditioner. Sai kuma zan, zan, zan wanke gashina. In na wanke gashin sai in saka abun, abun taje gashi na in taje gashin. Bayan na taje gashin ina da wani hula. Hulan ana sawa ne yanda ya rage ma gashinka abun nan, yanda ya rage ma gashinka eh tashi hankali. Sunan hulan durag. To shi nake sawa gaskiya a kan kaina. Bayan na wanke gashin sai in saka, idan na saka shi durag in gashin ya bushe sai in saka man, man shafa na gashi. Man shafa mai kyau na gashi. Wanda idan na saka, zan saka shi a gashin in san cewa ya bi gashin ko'ina. Yanda zai riƙe gashin, gashin ba zai, ba zai, ba zai yi, ba zai yi rough ba sosai.

Ina iya bada barkwanci? Eee to, gaskiya ba sosai ba. Ba zan ce ina iya bada barkwanci ba. Ni ba wanda na ke barkwanci ba ne sosai. Amma dai a cikin mutane ina faɗin, ina faɗin wasu abu dai da ke sa mutane dariya. Amma ba da niyyar cewa wai barkwanci ba ne. To gaskiya ni ba wai yi, bana, ban iya wani bada barkwanci ba.

Wane gudu na fanka kake fi so? To gudule na fanka da na fi so ni dai a nawa fankan gudu guda uku ne. Na ɗaya, na biyu sai na uku. Na ɗayan shine wanda baya gudu sosai, sai na biyu shine wanda yake gudu dai a tsakiya, sai na uku shine gudu sosai sosai. To gaskiya yanzu dai tunda ana cikin sanyi, a inda nake ana sanyi. So tunda ana sanyi, eh gudun da nake so shine na ɗaya. Bana ma son wani gudu sosai kawai ina so in ɗan ji ɗan iska ni kaɗan tare da sanyin da ake yi. Amma lokacin zafi kuma gaskiya na fi son gudu na uku. Ya hura ni sosai, ya cire mun zafin da nake yi, in ji ni, in ji ni cikin, cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. To gaskiya gudun dai da na fi so a fanka kenan.

Kana duban kalanda kullum? A'a, gaskiya bana duban kalanda kullum. Bana da wani abu da zan ce da zai sa ni dai ina duba kalanda kullum. Ba aikina bane. Sai ma in yi, sai ma in yi wata, sai in yi wata biyu ko uku ban duba kalanda ba. Ba abin da ya dame Ni da kalanda. Sai dai amma idan dai lokacin makaranta ne dai lokacin exam ina duba kalanda in ga yaushe za mu fara exam, yaushe za mu fara jarabawa a makaranta.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci. Ina so da kasuwanci. Ai, dole da shi ake rayuwa kuma da shi kake ciyar da iyalinka. Kuma kasuwanci dai yana kawo kuɗi kuma ina son kuɗi da gaskiya. Saboda haka eh ina tafiya kasuwanci amma ba sosai ba. Sai ta kama ba wai ina da wani sana'a bane wanda zanci ina yin shi kullum a kasuwa. Kawai dai a kai a kai dai idan naga kuɗi ya yi ƙasa kuma ina neman kuɗi gaskiya ina tafiya kasuwanci.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh wayana na daidaita haske da kanta. Don saboda, eh, eh iPhone nake amfani da, iPhone X. Tana da, tana daidaita haske da kanta gaskiya. Don, don saboda ina ganin idan na shiga rana sosai, sai in ga hasken ya ƙaru da kanta ba sai na ba, ba tare da ni na canza hasken ba. Idan kuma na zo irin wajen duhu, sai in ga hasken ya ɗan ragu yanda hasken ba zai dame ni ba cikin duhu. Saboda haka wayana eh tana daidaita haske da kanta.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To gaskiya ni ina zuwa, zan yi tunanin wannan tambayan tana tambaya na ne, yaushe nake buƙatan zuwa kasuwa? To gaskiya ne ina zuwa kasuwa ne sanda nake buƙata. Sanda nake buƙatan wani abu shine zan je kasuwa. To ko ina buƙatan wani abu wanne irin lokaci ne nake zuwa kasuwan? To gaskiya lokacin da nake son zuwa kasuwa lokacin, lokacin rana ne. Ko zan ce lokacin yamma irin tsakanin ƙarfe huɗu ko zan ce tsakanin ƙarfe uku zuwa ƙarfe biyar. Lokacin rana ta ɗan sauka zan shiga kasuwa in yi abin da nake so cikin kwanciyar hankali ko kuma da sassafe. Dan idan mutum yaje kasuwa da sassafe babu mutane sosai a wurin ba ka haɗu da mutane da yawa ba zaka yi abin da kake so cikin kwanciyar hankali kuma ka tafi.

Kana tafiya da sauri? Eh, gaskiya ina tafiya da sauri. Dan ni tafiyan kafa ne ba? Eh ina tafiya da sauri. Don saboda. Dan dai ina da wurin zuwa. Ko ba wai nayi latti ba ne. Ko ba wai ana jira na ba ne. Gaskiya ina tafiya da sauri. Kawai dai ni haka nake. Na riga na saba da ƙafa na, yana da sauri. Ina tafiya da sauri nima.

Kana son zama kusa da taga? Eh, gaskiya ina son zama kusa da taga saboda me yasa? Taga kusa da t- zama kusa da taga yana kawo ma iska. Zaka samu iska mai daɗi kuma ga haske. Dan saboda haka zama, zama kusa da taga yana kawo, yana kawo kwanciyan hankali kuma yafi daɗin zama kayi karatu ko kuma kayi aiki. Idan kana da, idan kana da kujera ta wajen taga kana jin iskan nan na, na, na hura ka. Iska ba na fanka ba, ba na AC ba kawai iska na, na bishiyoyi, ga rana kuma tana, tana haska abubuwan da kake aiki akai. Gaskiya ina son zama kusa da taga yana da daɗi. Ko ba aiki nake ba idan ina amfani da wayana kawai zan je in zauna kusa da taga. Ina amfani da waya na.

Yaya kake son zama? Gaskiya ni dai na fi son in zauna ni kaɗai. Ina son zama ni kaɗai kuma ina son zama cikin gida. Ban cika son futa ba sosai. Yanda dai nake son zama, na fiso in zauna ni kaɗai kuma a cikin gida. Ya fi mun daɗi.

Yaya kake sansanta rikici a aiki? To yanda mutum dai zai sansanta rikici a aiki shine ka kwantar da hankalinka kaji me ya jawo wannan rikicin. Idan kaji me ya jawo wannan rikicin, to anan ne sai ka ce to waye ya fara? Sai ka duba wanda ya fara sai kayi adalci a abun da zakayi. Hakane zaka sansanta rikici a wajen aiki idan ya faru ke nan. Saboda rikici ba daɗi kuma bai da kyau. Saboda haka za ka yi komai ne yanda ya kamata ka yi da kyau.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To gaskiya wannan tambayar eh ya mun dadi. Irin kyautan da nake son bayarwa shine turare. Don saboda shine nima nake so a bani. Don indai za ka mun kyauta gwanda ka mun kyautan turare. To nima gaskiya idan zan yi kyauta gaskiya kyautan turare nake bayarwa. Saboda shi turare, turare kowa naso. Zai wahala ka samu wanda za ka ba shi kyautan turare ya ce bai ji dadi ba. Kuma zai yi wahala wanda za ka ba shi kyautan turare kuma ya ce ba zai yi amfani da shi ba. Ko yaro ne, ko babba ne, ko na mace, ko namiji, ko wadai yana son turare. To nima yanda nake son turare haka nima nake son bawa mutane turare. Saboda haka shine kyautan dai da nake son bayarwa turare.

Kuna da Wi-Fi a gida? Eh, muna da Wi-Fi a gida amma ba a daɗe da saka mana Wi-Fi ɗin ba. Ina ga sati biyu ko uku da ya wuce ne aka sa mana Wi-Fi ɗin. Wi-Fi ɗin da aka sa mana na Airtel ne kuma irin Wi-Fi ɗin ne da, da ake jawo igiya, wanda ake jawo igiya ana sawa a ƙasa, sai a jona shi tare da shi abin Wi-Fi ɗin. Na ji suna kiranshi fiber optics. To ina gashi aka sa mana kuma gaskiya Wi-Fi ɗin, Wi-Fi ɗin yana da sauri kuma baya da wani matsala. Da ka jona da wayanka ko laptop shikenan za ka ga komai yana tafiya yanda ya kamata. Da shi nake, da shi nake browsing, da shi nake shiga apps ina na Instagram, da Snapchat, da Twitter. Da shi nake downloads kuma. Ina downloading, eh, game game sosai kuma ni ina kallo da shi online sosai. Idan ina kallo da Wi-Fi ɗin a gida, ina kallon Netflix. Ko sau ɗaya abin baya tsayawa kuma ina kallo cikin jin daɗi da kwanciyan hankali. Komai yana tafiya daidai.

Kana iya hawan keke? Eh, ina iya hawan keke. Tun ina yaro na koya. Kusan kowa ma dai da na sani ya iya hawan keke. Gaskiya abu ne mai sauƙi ko dai zan ce ni dai a wajena abu ne mai sauƙi. Kuma dai tun da nake yaro na iya keke. Yanzu ma dai ina hawan keke amma ba sosai ba. Don sau ba ka ganin mutane da yawa waɗanda suka girma waɗanda suke hawan keke. Amma dai idan na gani gaskiya ina hawa. Kuma dai abu ne mai kyau wanda kana amfani da shi kana motsa jiki. Da mutane da yawa waɗanda basa buga ƙwallo, basa gudu ko basa wasu abubuwa na motsa jiki, hawan keke suke yi suna motsa jikinsu suna tsara wa kansu lafiya. To gaskiya eh ina iya hawan keke.

Kana sanya bel kullum? A'a, bana sanya bel kullum. Sai ta kama nake sanya bel don saboda ba duka kayana ba ne suka mun yawa. Kuma sedai wando ya ma yawa shine za ka saka bel. To ni dai gaskiya ban sanya bel sai wandon ta mun yawa. To kuma dai idan wandon ya mun yawa, na sanya bel in kafin ƙara saka wannan wandon kuma yana ɗaukan lokaci. Gaskiya bana da, bana da kaya da yawa wanda zan ce suna buƙatan sanya bel. Saboda haka gaskiya bana sanya bel kullum. Amma dai ina, ina, ina son bel gaskiya. Ina son bel. Yana da amfani sosai.

Sau nawa kake share ɗakin ka? To gaskiya wannan tambaya ba zai wuce gaskiya. Ina share ɗakina kullum sau ɗaya. Kullum sau ɗaya nake share ɗakina da safe. Idan na share ɗakina da safe sau ɗaya a rana shi ke nan. Dan ɗakina ba wai yana da wani girma ba ne. Ba ƙaton ɗaki ba ne. Shi yasa kowai sau ɗaya nake sharewa da safe shi ke nan. Kuma sai gobe in ƙara sharewa. Kullum ina sharewa dai da safe sau ɗaya.

Yaya kake zubar da shara? Yaya nake zubar da shara? Ina zubar da shara ne a cikin bola. Idan na gama share ɗakina, na gama kwashe komai zan-- in saka shi a cikin bola sai a je a zubar da shi. A nan dai nake zubar da shara. Da dai na ga wani abu a, a, a cikin wayana. Na ga cewa akwai wani abu da ake sa shi a caji, robot haka wanda yake share ma ɗaki kuma yana zubar, yana zubar ma da shara. Amma banida kuɗin siyan wannan saboda haka idan na share ɗakina da kaina na sa cikin bola, shi ke nan jin zubar da sharan cikin bola.

Kana yin barci da rana? Eh, ina yin bacci da rana sosai ma. Ina son yin bacci da rana. Don saboda yana kwantar ma da hankali. Don ka ga jide irin kaɗan yin bacci minti talatin dai zuwa awa biyu yana da kyau da rana. Yana rage ma tashin hankali sosai. Eh ina son yin bacci da rana gaskiya kuma ina yin bacci da rana. Kullum ma ina ga sai na yi bacci da rana. Idan ban yi bacci ba da rana to akwai matsala. Saboda haka eh ina yin bacci da rana.

Wane launi kake so? Gaskiya ni bazan ce ga launin da na fi so ba, duk suna mun kyau. Amma dai idan zan zabi guda daya a cikin kaya wanda zan ce zan fi so, na fi son baƙi. Na fi son baƙi ko launi wanda ke, ke, ke, ke da kalan ƙasa. Amma dai baƙi na fi so idan dai kaya ne. Huluna ma gaskiya na fi son baƙaƙe. Saboda haka dai launin da na fi so shine baƙi.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To ni abin da nake son yi lokacin da ruwa ke zuwa shine in zauna a ɗaki, in samu shayi na mai zafi, in yi kallo a a TV kuma in yi bacci. Dan dai lokacin, dan dai lokacin ruwan sama ne sosai lokacin da ruwa ke zuwa. To gaskiya abin ne da nake son yi kenan. In samu shayi na, in ɗan samu fanka yana, yana busa ni kaɗan, ina kallo shi ke nan ba ni da wani matsala.

Wani irin ƙasa gidanku yake da shi? Gidanmu yana da ƙasa ne ja, jan ƙasa yake da jan ƙasa mai laushi. Irin ƙasan kenan da gidanmu yake da shi. Gidanmu kenan na Kaduna amma muna da wata gida a Abuja shi kuma da gaskiya shi ma i jan ƙasa ne de, duddai jan ƙasa ne a gidajenmu.

Sau nawa kake yanka farce? Da gaske so daya a wata nake yanka farce. Bana yanka farce na kullum ko kuma kowane sati. Tunda farcen bai riga ya gama girma ba. Na fi so in bari sai farcen ya gama girma sai in yanka tare da abin yanka farce. Idan na yanka kuma bazan kara yanka ba da gaske sai wani bayan wata daya kuma ko wata biyu.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan, ina biyan kuɗi ta waya ta app ɗin banki na. Ina da app na banki wanda zan shiga idan ina so in biya kuɗi zan biya kuɗi. Amma yanzu ko ina ma idan kaje duk wani shago idan kaje sai ka biya kuɗi ta, ta, ta waya. Tunda yanzu ba'a cika amfani da kuɗi, kuɗi a hannu ba. Na saboda haka idan naje shago zan saya wani abu, gaskiya ta waya nake biya kawai. Yafi sauƙi kuma yafi sauri.

Wane launi labulenku suke? Gaskiya labulen gidanmu launin da suke shi ne launin, launin baƙi. Baƙaƙe ne gaskiya. Yanzu ma ina kallon su haka. Baƙaƙe ne labulen mu. Amma dai wasu labulen da ke cikin gida ban san wane kala ba ne. Amma ni dai inda nake dai labulen da nake kallon baƙaƙe ne. Na san idan ka je gidaje da yawa ba alli ka samu labule mai launi baƙi ba amma mu na mu kenan.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota amma ba zan ce na iya tuƙa mota ba. Tunda wannan tambayan kana iya tuƙin mota? Eh, idan ya kama. Idan yanzu an samu wani matsala a wani wuri ko a gida ko wani bai da lafiya za a kai shi asibiti amma babu wanda zai iya kai shi da wuri, eh zan iya tuƙin mota amma ba zan ce na iya tuƙa mota ba. Iya tuƙin mota na bai kai yanda nake so ba. Ha yanzu dai ni ɗan koyo ne amma dai idan aka bani mota zan iya tuƙa shi in je inda zan je ba tare da an samu wani matsala ba.

Me nake yi lokacin da na kamu da mura? To duk sanda ina kamu da mura, na farko dai mura ba daɗi. Duk wanda ya kamu da mura ya san ciwon mura ba daɗi. Wani lokaci ya gona ciwon ciki ko ciwon kai a kan mura. Mura kawai gaba ki ɗaya dai zai saka ka ji wani iri. So idan na kamu da mura gaskiya, ma-magani nake sha amma dai bayan na sha magani abun da ke taimaka na sosai shine shan shayi. Shan abubuwa masu zafi da kuma cin abubuwa masu yaji. Da yaji da, da, da, da, da shayi su ke taimaka na sosai gaskiya. Kuma bana son, bana son fanka idan dai ina, ina da mura. Idan na kamu da mura bana son fanka, bana son AC. Zan lulluɓe da bargo, inji ni zafi, inji ni ina zufa ina son yin zufa idan ina da mura yana taimaka na sosai.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula amma ba sosai ba. Gaskiya ban cika cika sanya hula ba. Ba abu na bane. Mutane da yawa dai a inda nake idan ka fita zakaga suna sanya hula sosai amma ni ban cika son sanya hula ba. Sai ta kama dai nake sa hula. Amma idan akwai rana sosai ina sa hula don ya kare ni daga rana. Shiya sa dai nake sa hula amma ban cika son jin hula aka yana ba. Saboda haka eh ina sanya hula amma ba sosai ba.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci sosai ma sosai ma. Wanan saboda mamanmu dai duk wani girki da za ta yi, tana sa citta cikin abinci kuma yana daɗi. Banda ma mamanmu kaɗai, duk wani gida dai da ka je a Arewa, zaka ga ana yawan amfani da citta a cikin abinci. Ko nama ne ko shinkafa ne ko taliya ne. Wani lokaci ma a cikin miyan tuwo ana sa citta. Ko ma ne, ni kaina ma a shayi, duk sanda na hada shayi sai na saka citta. Saboda haka, eh ina cin citta sosai.

Kana son abinci mai yaji? Eh ina son abinci mai yaji. Dan ko da nake yaro ina cin abinci mai yaji sosai. Kuma dai da yawa cikin abincin da ake yi a gida ana saka yaji sosai. Ko ba a saka yaji sosai ba ma akwai yaji daban wanda ake bari a gefe wanda zaka sa ka barbaɗa abincin kaci kaji yaji. Gaskiya ina son yaji sosai ko a gasasshen nama da kifi da kaza idan aka sa mun yaji yaji da kyau ya fi daɗi. Ina cin yaji gaskiya.

Kana cin salati? Eh, gaskiya ina cin salati sosai. Yana da daɗi. Idan aka haɗa shi da, da, da albasa. Idan yaji kabeji ya ji albasa. A ka haɗa shi da ƙwai ma. Eeh, ƙwai wanda aka dafa gaskiya yana min daɗi kuma ina ci sosai. Idan aka yi shi tare da shinkafa ma, jollof ɗin shinkafa sai a aje salatin a gefe. Gaskiya ina ci sosai. To ina cin salati.

Rubutunka yana da kyau? A'a, gaskiya a'a. Yanzu dai rubutuna ba wani kyau yake da shi ba. Ko tunda nake yaro ma lokacin da nake primary, idan nayi rubutu malaman cewa sukeyi in gyara rubutuna. To dai har yanzu dai rubutun ya dai ƙara kyau amma ba zan ce yana da kyau ba. Idan dai nayi rubutu za ka iya karanta me na rubuta amma ba ra ka ce rubutuna wai yana da kyau ba gaskiya. Kuma ba zan ce rubutuna mumuna bane. Kawai dai yana nan ne ga shi nan.

Me kake ji ranar biyan albashi? Haba ai wannan tambayan idan ban ce ina jin daɗi ba me zance? Diddai ranar dai da za a biya albashi to rana akwai farin ciki dan ina cikin jin daɗi. Ana biyan albashi ma abu da farko da zan fara yi shine in je in ci kaza. Idan na ci kaza na siya nama, na zauna a ɗaki na cinye, na nemo waɗannan kayan zaki a gefe na haɗa da shi. To shikenan ranan ta biya ta biya ni bukata. Don saboda haka abin da nake ji ranar biyan albashi shine farin ciki da jin daɗi.

Menene kayan ci ci da ci ci da ka fi so? Wasu yan kayan ciye-ciye da na fi so shi ne ba zai wuce irin kayan zaƙi ba dai, kayan, kayan ƙwalame, kayan zaƙi irin su chocolate da abubuwa irin su biscuit da kuma dai ina dai son so kaji da nama. Duk dai wani dai kayan ciye-ciye. Amma wanda dai na fi so da siya zan ce chocolate. Don saboda shi zan iya siya in ajiye, ina ci ina kallo ko idan ina tafiya zan je wani waje ko kawai dai idan ina jin kwaɗayi.

Wane app kake amfani da shi saboda saƙonni? To gaskiya idan zan tura saƙo ina amfani da WhatsApp ne. Shi nafi amfani da idan zan tura saƙo. Ko mu a makaranta ma idan za a tura mana saƙo na, na abun nan, na aji ko na abubuwan da za mu yi akan makaranta ta WhatsApp ne. To tun da haka ne nima kawai na kuma amfani da WhatsApp na, na tura saƙonni. To gaskiya WhatsApp nake amfani da don saboda saƙonni.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To gaskiya ne, yanda nake amfani da wayana kullum, kullum suna amfani da wayana. Kullum bazama iya kirga su nawa nake amfani da wayana ba. Idan ma aka ce in kirga to na san ya fi sau dubu. Kullum ina ciki amfani da wayana. Yanda dai duniyar ta koma yanzu dole mutum yana amfani da wayar shi sosai. Idan zai tura saƙo, idan zai siya abu, idan zai biya kuɗi, gaddiya wani abu dai da wayan ka kake. Ko makaranta ma yanzu idan za a tura muku saƙo akan abubuwan da ya kamata ku yi dai ta waya ne. To sai sa gaskiya ne wayana ina amfani da shi sosai. Saboda haka idan dai zan ce so nawa nake amfani da wayana to ya fi sau dubu goma. Da ina amfani da shi sosai.

Sau nawa kake karɓan kira a aiki? To gaskiya ni ba a wani kira na a wajen aiki, saboda bana da aikin yi. Da dai a ce ina da aiki na ofis to gaskiya na san za ana kira na, amma aikin da nake yi ba na ofis ba ne, na sana'a ne. Idan ana son abu shine za a kira ni. Idan ana so a siya abu shine za a kira ni, sai in zo in ba da a bani kuɗi.

Kana cire takalma a gida? Eh ina cire takalma a gida. A gidan mu da gaskiya ba a saka takalma a cikin gida. Idan ka zo za ka cire takalminka a wajen ƙofa sai ka shiga cikin gida babu takalmi. Amma dai wani lokaci ana saka slippers idan za ka je kitchen ko idan za ka shiga toilet. Amma dai a cikin gida idan kana yawo ta falo da ɗaki ba a saka takalmi sai don saboda haka ina cire takalmi a cikin gida.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth amma ba kullum ba. Dan saboda ina da, ina da earpiece wanda nake sawa. Ina jin waƙa da shi kuma da Bluetooth yake amfani da. Idan na yi connecting Bluetooth ina, zan iya barin wayan inda yake in ci gaba da jin abin da nake ji. Kuma ina amfani da shi ne idan zan motsa jiki. Kuma tunda ba kullum nake motsa jiki ba ko nake zuwa wajen motsa jiki, to ka ga ai ba kullum nake amfani da Bluetooth ba. Saboda haka ba kullum nake amfani da Bluetooth ba amma ina amfani da shi sosai akai akai gaskiya.

Kana ci da cokali ko da hannu? Ni da cokali na ke cin abinci ba da hannu ba. Amma akwai wasu irin abinci kamar tuwo yanzu da na ke ci da hannu. Da idan zan ci abubuwan kwalabe irin su shawarma ko burger, duk da hannu na ke ci. Amma kuma idan shinkafa ne ko taliya da sauran irin su abinci, da, da cokali na ke amfani da.

Kana iya ɗinka tufafi? A'a, gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba amma da zan iya in koya zan koya. Kawai dai gaskiya yana da wahalan koya ne. Idan na ɗinka tufafi ba kowa ya iya ba sai shiya mu ke biyan kuɗi muna kai wa ana mana ana ɗinka mana tufafi. Amma dai duk sanda zan iya koya idan na samu wanda zai koya min gaskiya zan zauna in koya domin ba mu iya ɗinka tufafi.

Sau nawa kake wanke tufafi? To gaskiya ni ina wanke tufafina kullun ne idan dai na saka. Idan dai har na saka to kafin inƙara sakawa sai na wanke. Amma na ga akwai wasu mutane wanda idan suka saka jins, wando jins suna cewa wai ba sai ka kara wanke wa ba. Za ka iya saka wando jins har kwana uku, kwana huɗu ba ka wanke ba. Amma ni gaskiya idan dai na saka jins ko wane irin tufafi, idan dai na saka kafin inƙara sakawa sai na wanke. Dan haka ina wanke wa kullum idan na saka.

Kuna yin wuta da itace? Ba ma yin wuta da itace, dan saboda shi itace idan ba ƙauye kaje ba, ba za ka gan shi cikin gari ba. Cikin gari a gidan mu da sauran gidaje da ke cikin gari, gaskiya gas ake amfani da, kowa ya koma amfani da gas. Dudde da gas in yanzu yana tsada, ba a wani kunna wuta da itace gaskiya.

Yaya kake jira a layi? Yanda nake jira a layi shine idan na je layin, idan na je siyan abu ko na je ina so amun abu sai na ga kuma akwai layi. Zan jira ne a layin in duba waye ne na ƙarshe. Idan na duba nan tambaya waye ne na ƙarshe aka gaya mun sai in je bayan shi bayan na ƙarshen kenan. To idan nayi haka duk wanda ya zo daga baya shi kuma zai tsaya a baya na kenan. Haka haka layin zai ci gaba in jira har in samu abun da nake so.

Me kake son yi don ƙara aiki? Abin da nake son yi don ƙara aiki shine neman ilimi. In nema ilimi a makaranta, in ƙara koyan abun da zai taimake ni, a wajen da zan iya in samu ƙaran aiki. Gaskiya, idan kana da ilimi za ka samu ƙarin aiki.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum gaskiya. Saboda ni namiji ne wanda ke bin addinin Musulunci kuma addinin Musulunci muna sallah sau biyar a rana. To idan muka yi wannan sallan sau biyar a rana, bayan kowane sallah ina addu'a. Saboda haka ina yin addu'a kullum.

Wani irin tsintsiya ka ke amfani da shi? Irin tsintsiya da ni ke amfani da shi, irin wanda ake yi ne da, da abun nan. Irin wanda ake yi ne da ice. Eh, irin wanda ake yi ne da ice. Wanda ake haɗa shi a ƙauye ba irin wanda ake saidawa cikin shaguna ba masu kyau.

Kana son daukar hotuna? A'a, gaskiya ni ba na son daukan hotuna, ba abuna bane. Na ga mutane da yawa ma suna son daukan hotuna. Masu son Snapchat sosai, app ɗin Snapchat su shiga su dadd daukan hotuna, ni kuma gaskiya ban cika son daukan hotuna ba. Ko an kira ni an ce in zo in ɗau hoto gaskiya bana son zuwa. Ni na fi son kawai kuyi naku hoton ni in tsaya inda nake.

Menene kake jin tsoro? Ni ina jin tsoron, ina jin tsoron ɓera da kare. Ɓera da kare suna bani tsoro. Abubuwa da yawa ma na bani tsoro. Ina tsoron duhu. Ban cika son in ga wuri da duhu ba sosai. Na fi so in ganni cikin haske.

A ina na ke aje hotunan waya na? Inda na ke aje hotunan wayana, inda, inda hotunan su ke tafiya ne bayan na ɗau hoton a kyamara. Ba ni da wani sabon app da na ke aje hotuna na. Da dai ina aje hotunana a wani abu ana ƙiran shi Google Photos. A nan na ke ajewa gaskiya. Amma yanzu kawai da na ɗau hoto da ya tafi inda hotuna ke zama a wayan shi ke nan. Ba na canza mai waje.

Wani irin ice cream na fi so? Irin ice cream ɗin da na fi so da gaskiya shine ice cream na strawberry. Na fi son ice cream na strawberry yafi mun daɗi da kuma na vanilla. Ban cika son ice cream na chocolate ba gaskiya. Ice cream na chocolate ba wani daɗi yake mun ba. So ice cream ɗin da na fi so shine na strawberry.

Bokiti guda nawa muke da su a gida? Muna da bokiti, ina da bokiti guda ɗaya a ɗakina, ɗaya kenan. Ina da bokiti a waje, biyu kenan. Yayana na da bokiti a ɗakinta, ita ma uku kenan, sai kuma masu gadima na da bokiti a ɗakinsu. To kaga muna da bokiti guda shida kenan. Bokiti guda shida muke da a gidanmu.

Wa yake ƙakkafa maka baya? Wanda yake ƙakkafa mun baya gaskiya da kaina nake yi. Don sau da kaina nake zama ba zan iya zuwa kuma in buɗe ma yayana bayana ba in ce mata ta ƙakkafa mun baya. Idan har dai ina so in ƙakkafa bayana kuma hannuna ba zai kai ba zan nemi bango kusa da ni sai in ƙakkafa bayana ko in sosa.

Kana sauraron rediyo? Eh, daskiya ina sauraron rediyo amma ba sosai ba. Idan har dai zan saurari rediyo to ina cikin mota ne. Dan bawai ina cikin mota ba, daskiya ba zan zauna in ce zan saurare rediyo ba. Tunda akwai fim da zan iya kallo a waya na. Dan saboda haka bana wani sauraren rediyo A inda muke dai tsofaffifi ne ma su ka fi sauraron rediyo. Ni tun da dai jarumi ne, har yanzu ba wani sauraron rediyo nake ba. Idan zan nema wani abu da nake so in ji, zan shiga Instagram ko kuma Snapchat ko, ko TikTok.

Yaya kake shakatawa lokacin hutu? Yanda nake shakatawa cikin lokacin hutu shine in je wuraren da ban saba zuwa ba. Idan akwai wani wurin cin abinci ko wani wurin buga game ko wani wurin kallon fim da dai ban saba zuwa ba, nan zan je kuma ina son cin abinci lokacin hutu. Lokacin hutu zan ci abinci cikin kwanciyan hankali. Idan dai har ina hutu ban cika son fita ba. Na fi so kawai in gan ni a gida ina hutawa, ina cin abinci, ina kallo.

Madubi guda nawa muke da su a gida. Muna da madubi, ina dai madubi ɗaya a ɗakina, so ɗaya kenan. Sai kuma ina da madubi, akwai madubi a ɗakin yayana. Akwai madubi a ɗakin yayyuna dukka guda uku. Kaga madubi guda huɗu kenan. Sai kuma na san akwai madubi a ɗakin masu gadi da ɗakin iyayen mu. To zan ce ni madubin da muke da su a gidan mu guda shida ne ko guda bakwai.

Na fi son zama a kujera ko kuma tabarma. Gaskiya ni na fi son zama a kujera amma wani lokaci kuma tabarma ya fi daɗi amma dai idan zan zaɓa cikin guda biyun zan zaɓa kujera. Na fi son zama a kan kujera gaskiya. Tabarma shi na waje ne. Idan dai tabarma yana waje zan fi so in zauna a kan tabarma a waje amma idan cikin gida ne ko cikin ruffaffen waje zan, zan fi so in zauna a kan kujera.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To gaskiya ni ina tafiya sosai da ƙafana. Dan saboda ina motsa jiki sosai kuma da ina buga ƙwallo kuma ina son in rage ƙiba shiyasa nake tafiya. Idan dai akwai inda zan iya tafiya ko shago ne ko makaranta ne, idan dai zan iya tafiya da ƙafana zan tafi da ƙafana. Saboda haka gaskiya zan iya cewa zan iya tafiyan kilomita, kilomita huɗu zuwa shida har fiye da haka ma da ƙafa.

Kana son karanta littafai? Gaskiya bana wani son karanta littafai. Idan dai har na karanta littafi to karatun makaranta ne. Ba zan ce zan karanta littafin soyayya ba ko kuma na wani abu daban. Dan dai zan yi karatu na makaranta ne, shi ma na makarantan bana sanyi sosai. Na fi so ma in yi karatu a kan wayana.

Kana iya yin iyo? Eh, ba zan ce na iya yin iyo ba don ba wani zuwa nake ba. Amma zan so in koya. Abokane na dai sun iya. 'Yan uwana ma duk sun iya. Ni kaɗai ne dai ban iya ba. Kuma gaskiya zan so in koya nan gaba. Zan nema inda ake koyar da shi, nima in koya. Amma ina tunanin zai wahala. Amma kuma mutane sun ce mun bai da wani wahala. Saboda haka gaskiya zan so in koya amma ban iya ba.

Wani yanayin ɗaki kafi so? To, gaskiya ni irin yanayin ɗakin da na fi so shine ɗaki mai tsabta kuma mai girma amma kuma girman karya yi yawa. Idan ɗaki yayi girma sosai bana so, yana man wani iri. Amma ɗaki dai mai ɗan girma kuma mai tsabta kuma mai haske shi nake so.

Kana iya kunna wuta? Eh, na iya kunna wuta. Idan na samu itace ina mayi lokacin da amma yanzu ban cika yi ba sosai. Amma idan na samu itace zan iya kunna wuta. Idan kuma kunna wuta ne na gas shi ma na iya kunna shi gaskiya. Saboda haka na iya kunna wuta. Da yawa ma mutane wadanda shekarun mu zai zo ɗaya za su iya kunna wuta idan ba ɗan ƙaramin yaro ba gaskiya kusan kowa ma ya iya kunna wuta.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, gaskiya ina rufe baki lokacin hamma. Saboda a yadda aka girmar da ni a gida, tun ina yaro ansa mun cewa idan zaka yi hamma ka rufe baki. Kuma a addinin da nake ciki anfi so ka rufe baki lokacin da kake yin hamma. Idan ka buɗe baki za ka yi hamma sai ka ɗau hannun ka na dama ka rufe bakinka da shi.

Wani irin nama na fi so? Irin naman da na fi so shine naman rago. Gaskiya na fi son naman rago. Ya fi mun daɗi akan naman sa, naman saniya kenan ko kuma naman akuya ko naman bunsuru. Gaskiya ni na fi son naman rago.

Eh, ina amfani da, da net din sauro. Don saboda inda muke a nan Najeriya akwai sauro da kuma muna fama da ciwon malaria. Saboda haka gaskiya ni idan dai duk inda na ga kaina zan nema, zan nema, eh, sauro net in saka. Idan ma babu zan siya in saka.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Abin da nake yi lokacin da nake jin damuwa shine zan nemi abinci in ci. Idan na nema abinci na samu, na ci da nama da kuma abin zaki a gefe to shikenan damuwan nan zai tafi. Idan kuma damuwan bai tafi ba zan nemi abinci in ƙara ci har sai wannan damuwan ya tafi.

Kana musafaha da mutane? Eh, ina musafaha da mutane a inda muke ma a arewacin Najeriya inda aka fi yin yaren Hausa ana musafaha sosai, don dai namiji da namiji ne. Da inda ka je ka ga taro na mazaje to gaskiya ana musafaha sosai. Haka ma muke gaishe da juna.

Kana shan magani kullum? A'a, ba na shan magani kullum. Idan ba wai ba na da lafiya bane ba na shan magani. Amma akwai lokacin da na sami matsalar kafa, da na samu matsalar kafa na dinga shan magani kullum saboda ƙafan ta samu lafiya. Amma idan ba wai na ina da wani matsala ba gaskiya, ban ga me sa zan sha magani kullum ba. Ko a gidanmu ma babu wanda yake shan magani kullum. Yana wahala ma ka samu wanda yake shan magani kullum idan ba wani mai cuta bane, mai tsanani. Saboda haka gaskiya ni ba na shan magani kullum.

Wani irin fim ka ke son kallo? Irin fim ɗin da na ke son kallo gaskiya na faɗa ne da na soyayya. Idan dai ana faɗa sosai a fim, abubuwa na fashewa, eh mazaje na faɗa da juna to ina son irin fim ɗin nan. Sai kuma ina son fim na soyayya, irin wanda dai zai nuna cewa idan dai na miji na son eh matan shi kuma mai, duk wani irin damuwa zai iya, zai iya buge damuwan nan. Gaskiya to ni irin fim ɗin da na ke son kallo ke nan.

Wacce hannu kake amfani da ita? Ni ina amfani da hannu ne na dama. Da hannuna na dama nake rubutu, da hannuna na dama nake cin abinci, da hannuna na dama nake duk wani abu. Shi nafi son amfani da. Amma idan na shiga toilet na yi wani abu a toilet in zan wanke hannuna, da hannun hagu nake yi. Saboda haka da hannun dama na nake amfani da. Amma kuma na san akwai mutane da yawa, mutane da yawa da suke amfani da hannun hagu. Su da hannun hagu suke rubutu. Kullum idan na gan su suna bani mamaki cewa da hannun hagu suke rubutu. Amma ni dai da hannun dama nake abubuwa na.

Muryanka tana da ƙarfi ko a hankali? To gaskiya ne mutane sun fi ce min muryana baya da ƙarfi ba sa ji na. Amma kuma muryana yana da zurfi. Muryan maza je ne, muryana za a ce muryar gardawa ne, amma dai muryana da gaskiya an fi gaya mun cewa a hankali ne ba waye da ƙarfi ba.

Kana da fanka a rufin ɗaki? Eh, ina da fanka a ɗakina da gaskiya. Ina da fanka a ɗakina. Irin dai fankan dai da kowa ya sani wanda zaka sa shi a, a lamba na ɗaya, biyu ko uku, ya, yanda zai ƙarfi yana busa ma iska. Eh, ina da fanka. Amma dai kwanakin baya da aka yi wani zafi sai na je na saida fankan sai na siya, sai na siya AC fan. Shi ne wato fanka na AC. To shi wannan fankan yana busa iska ne na sanyi ba kawai iskan da ke cikin ɗakin ba. Yana mai da iskan da ke cikin ɗakin ne na sanyi amma kuma bai kai sanyin AC ba. To shi wannan fankan zaka saka ruwa ne a ciki. To ruwan nan idan yayi sanyi sai ina am-- sai fanka yana amfani da wannan ruwan yana hura ma iska mai sanyi. Saboda haka eh ina da fanka a, a rufin ɗakina.

Yaya kake taimakawa mutane? Gaskiya yanzu yadda zan ce ina taimakawa mutane shine da kuɗi kuma da, da shawara. Idan mutum yana da matsala zai iya zuwa ya same ni. Idan nayi tunani sai in bashi shawara a kan matsalar da ya zo da. Kuma gaskiya sau dayawa ina magance ma mutane damuwan su da haka. Amma dai sau da yawa dai kuɗi ne. Ka bada kuɗi a ciyad da mutane, ka bada kuɗi a shayar da mutane, a sayan ma mutane ruwa ko kuma um bada kuɗi a, a sayan ma mutane kaya na sakawa. Akwai mutane da yawa a nan Najeriya da basu da kayan sakawa. To irin wannan sai in bada kuɗi a sayan musu kaya na sakawa ko kuma um bada kuɗi a sayan musu abinci su ci. Ko dai yadda na faɗa inm ba mutum shawara idan bazan iya bashi kuɗi ba.

Kana kare wayanka daga ƙwairar wuta? Eh, ina kare wayana daga wannan don saboda shi wannan abun idan ya shiga wayanka ba ka kare wayanka daga shi ba zai ɓata ma wayan. Ba wayanka ba kaɗai har laptop ma yana ɓatawa. Shiyasa gaskiya eh, ina da abun karewa a cikin wayana wanda mutum zai na biyan kuɗi kowane wata app ne shi ma zaka na biyan kuɗi kowane wata suna taimakon ka suna kare wayan ka daga, daga, daga ƙwairon wuta.

Nawa ruwa kake sha kullum? To gaskiya ne zan ce ruwan da nake sha kullum ina shan ruwa sosai. Don saboda ina motsa jikina, ina exercise sosai. To don saboda haka ina shan ruwa sosai kullum. Zan iya shanye roba na, na lita hamsin sau goma. Lita ɗari biyar ke nan nake sha a rana.

Kana jurewa barkono mai yaji? Eh, gaskiya ina jurewa barkono mai yaji. Idan har barkono mai yaji ne idan a cikin abincin da nake so ne zan jure. Misali idan irin kaza ne ko nama ne naman rago ko shinkafa ne wanda aka dafa shi ya ji abubuwan da ya kamata zan juremai. Idan akwai barkono a ciki mai yaji sosai zan jure. Ina ci ina shan ruwa zan jure shi sosai.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, gaskiya ni ina amfani da kunnen waya. Yana da amfani. Idan na kira mutum ko, zan yi magana da mutum, ina amfani da shi sosai. Dan tada shi ne nake jin me mutum ke gaya min, yanda ni ma zan ba shi amsa. Saboda haka eh gaskiya ina amfani da kunnen waya.

Wane lokaci na rana na fi so? Ni lokacin rana da na fi so shine lokacin dare. A rana dai na fi son lokacin dare saboda da sassafe mutum na da aikin da zai yi, kowa ya tashi akwai motsi da yawa. Idan rana kuma ya yi, lokacin rana ya fito ga zafi ga hasken rana. Saboda haka idan ka fita ba a lallai ka ji daɗin al'amuran da za ka yi ba. Sai sa na fi son lokacin dare. Da idan dare ya zo babu wannan ranan sosai. Zafi ma idan ana zafi sosai zafin zai ragu. Kuma ga kwanciyan hankali ga ko'ina zai yi tsit babu surutu sosai. Saboda haka dare gaskiya dare ya yi dare na fi so. Amma kuma dare ne ya kamata mutum ya yi bacci amma ni ba a lokacin da nake bacci ba ni lokacin dare ne nake al'amurana.

Ba na karanta jarida, ba na karanta jarida don saboda ni ba tsoho ba ne. Kuma dai akwai abubuwa da yawa yanda za ka iya ganin abun da ke faruwa a al'ummanku ko a garinku. Tun da gashi dai ina da waya, ina da laptop, saboda haka ban ga me sa zan ɗau jarida ina karantawa ba. Ba na karanta jarida gaskiya.

Menene abin sha da, da ka fi so? To ni gaskiya abin sha da zan ci na fi so shine kunu. Kunu ake yi a nan Najeriya. Ban san ko ana yi a wasu ƙasashe ba amma gaskiya an dai fi yinshi a Najeriya. To ni abin sha dai da nafi so shine kunu. Ban da kunu kuma gaskiya ina shan, ina shan shayi sosai. Si ina, ina son shan shayi sosai. Saboda haka da kunu da shayi sune abin sha da na fi so.

Wane rana ce mafi kyau a mako? To gaskiya ranar da zan ce ya fi kyau a mako shi ne ranan Juma'a. Dan sabo da daga ranan Juma'a duk hutu ne. A wani wajen aiki ma ranan Juma'a hutu ne sai har zuwa, har zuwa sabon sati. Kuma ranan Juma'a baya da, baya da abin nan baya daɗewa. Nan da nan da, da safiya ta yi zaga dare ta yi ranan Juma'a. Sai sa gaskiya zan ce ranan Juma'a ne mafi kyau a mako.

Wani irin kayan ɗaki ka fi so? Wani irin kayan ɗaki nafiso? To gaskiya wannan tambayan ban gane shi ba chan sosai dan ban gane irin kayan ɗaki da ake magana akai ba. Amma idan dai ana nufin abubuwan da ke zama a ɗaki ne to gaskiya ina san in samu gado, gado ƙato, gado mai kyau ƙato, in samu tebura wanda zan iya zama in karatu sai kuma in samu, eh in samu fanka dai mai kyau mai busa iska in da kamata.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, da ke nan, da da nike yaro ina, ina, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Amma yanzu da yake, da nake girma ina ta buga ball a kan kwalta, ya ja mun matsala a gwiwa na. So saboda haka yanzu bana ƙetare ƙafafuna lokacin zama. Zama nake in saka ƙafafuna su, su mike ba tare da na ƙetare su ba.